Sisi, kobo, dala, kalmomin kuɗi na da ku faɗa waɗanda kuka ji daga dattawa. Tabbas gaskiya duka, kamar sisi da kobo sune waɗanda muka ji daga dattawa, amma sai idan ba mu kashe wannan ba lokacin ba a haifen mu ba, amma dala kuma muna kashewa.

Karin maganganu game da noma da ruwan sama, waɗanne kuka sani ku faɗa ma'anarsu? Eh gaskiya akwai karin maganganu kamar wanda hausawa zaka gaishe ana cewa "Komin nisan jifa", eh shine zaka ji ance ƙasa zai fado. Suna karin maganganu da akwai ire-iren su da yawa kuma.

Yaya kiran waya yake farawa da ƙarewa cikin Hausa a tsakaninku? Eh, yadan muke kiran waya da farko, idan na kira, zan ce "Salamu alaikum". Ah, idan muka yi magana muka gama, sannan kuma muna ƙarewa da to "sai anjima", a gai da gida.

Wake daga wake da shinkafa zuwa ƙosai, wace rawa yake takawa a abincin gidanku? Tabbas, wake da shinkafa suna taka babbar muhimman rawa a abincin gidanmu, sabida dukkan abincin da za a yi sai an sa wake.

Tafiyar ƙarshen mako don halartar biki a wani ɓangaren gari, ku bamu labarin ta. Tabbas, kaman duk ƙarshen mako, wurin sati ke nan, ran Asabar ina zuwa bukukuwa a gefen gari to muna shiryawa ne mu ɗauko motocinmu da abokai sannan mu tafi a komba.

Shin kun taɓa tafiya a kan ruwa kamar cikin kwale kwale? Ku bamu labarinsa ko ra'ayinku. Eh tabbas na taɓa tafiya a cikin, a, a jirgin ruwa kuma sannan na taɓa tafiya a kan kwale kwale wanda muka je wani ƙauyuka a can ƙarshen garin se an hau kwale kwale.

Ba, da, ka, da ya. Ku faɗa gani da waɗannan haruffa na musamman na Hausa. Tabbas wannan haruffa ne waɗanda ake amfani dasu, da zakaga ki harfi an masa lanƙwasa wannan kamar ba, wannan ɗa, ƙa, di ana amfani dasu a Hausance gurin fitadda sautin magana sosai.

Al'adar wanke hannu da tsafta ƴaƴa ta kawo a gidan ku, ya ta kafu a gidan ku? Eh tabbas al'adan wanke hannu ta kafu a gidan mu ne sabida dikkan abin da zamu ci iyayan mu sun ce semun dinga wanke hannu, gudun kada mu je mu ci cuta, mu ci hannun mu da datti kuma mu ringa cin abinci. To tabbas mun taso hakan kuma kowa idan zai ci abinci seya wanke hannu.

Wacce karin magana kuka fi so? Ku faɗa ma'anarta, da lokacin da ta dace? Eh, karin maganar da, mak, nafi so, da wanda kuma ma'anar ta, shine nake jin daɗin sa shine "dun nisan gari, da a kwai wani gari a gabansa". Lokacin da ta dace shine idan mutum yana sauri, yana so ya yi tafiya, to a lokacin sai na faɗa masa wannan.

Wana abinci yake sa ka jin daɗi? Eh tabbas abun da yake sa ni jin daɗi shine tuwon shinkafa. Da na ci tuwon shinkafa ina jin daɗi, ina jin daɗi sosai. Musamman in an yi minshi da miyan wake yauwa ko miyan taushe. Ina jin daɗin tuwon shinkafa da miyan taushe ko na wake.

Yaya mutanen unguwarku suke tura kuɗi da karɓarsa? Mutanen unguwar mu yanzu suna tura kuɗi da kaɓa ne musamman ta pos saboda an samu sauki saɓanin da da sai ka je banki ko ka je ATM mashin kana ta jiran. Yanzu ga shagunan POS sun yawaita.

Tsawon wasali yana canza ma'ana a Hausa. Ku faɗa misalin kalmomin da tsawon sautin su yake rarrabe su. Eh, gaskiya kalmomi a Hausance da akwai kalmomi da dama waɗanda suke da tsawo kuma sannan suna canjawa gaskiya sunada yawa.

Ku bamu labarin dattawan unguwar ku da yadda suke kula da lafiyar su. Tabbas dattawan unguwar tsofaffine sosai amma suna kula da lafiyar su ta wurin tantance abincin da suke ci wanda zai sa su ba tare da sun yi rashin lafiya ba. Suna yawancin ganyayyaki sosai.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Tabbas ina fara aiki ne a da ƙarar da sassafe saboda na kammala shi kafin rana ta fito, shi yasa dukkan abin da zan yi nakan shirya ne kafin na fara sa dan, domin na kammala da wuri, saboda aikin da na ɗauko da wuri nake kammala shi.

Sautin ruwan sama, ƙwanƙwasa ƙofa da tafiya, yaya Hausa take kwaikwayon su cikin kalmomi. Tabbas, sautin ruwan sama da ƙwanƙwasa ƙofa da tafiya, yaya Hausa take tambaya yadda Hausa take tambayoyin su a cikin sauti gaskiya abu ne wanda Hausawa sun yi masifar ƙoƙari.

Hotunan biki da zamanin gidan hoto. Ku bamu labarin abin tunawa, tabbas gaskiya abu ne, abu ne kunne tunawa sosai saboda lokacin da muke zuwa gidan hutu za a yi biki. Ana ɗaukan hotuna a ajiye su sabida tarihi. Kowani lokaci za'a dinga kallon mutane, waɗansu sunan waɗansu kuma basa nan.

Me mutanenku suke sakawa a matsayin hoto ko labari a waya? Ku faɗa gami da al'adar. Tabbas, abin da mutanenmu suke sakawa mu yawanci an fi ɗaura hoto a wayoyi gaskiya sabida a da shi makatashi wani zaki ya ɗaura hoton ɗansa, wani da ƴarsa, ga sunan di, wani na sama na karen kansa.

Sau nawa kuke yin taro a makon? Tabbas, duk a mako muna yin taro sau ɗaya, ƙarshen mako kenan. Wani lokaci kuma bama yi shi a farkon mako, saboda mu tattauna abubuwan da za muyi zartar, ko kuma a ƙarshen mako mu tattauya wani matsalolin da aka samu, inda za a magance ta.

Makada da maroka a wurin biki, ku bamu labarin yadda suke rera yabon mutane, tab wayannan mutane maroka dinnan ai dakwai naci gare su In suka yo kanka suna yabon ka ba sai ka sayo ma zaka ɗauko kuɗi ka ba su to wallahi suna da takuri sosai.

Yaya kuka kashe kuɗin farko da kuka samu daga aiki? Tabbas, inda na kashe kuɗin farko da na samu daga aiki shine na rarraba wa mutane, 'yan uwa da abokan arziki, sabida a sa mana albarka, ayi mana addu'o'i sosai. Eh, wannan.

Ku faɗa mana yarde safiyarku take farawa a kullum. Tabbas kullum idan na tashi da safe, abina farko da nake fara yi, nakan tashi na shiga bayi, na yi fitsari, na yi tsarki, na yi alula, na yi sallah. Sannan na zo na yi wanka, na shirya, na karya, na yi karan kumallo sai na tafi wajen aiki.

Wane fure kake ka fi so? Gaskiya furan da na fi so shine irin farin 'yan indiya mai daɗin ƙanshi ɗinnan shi ma wanda launinsa zaka ga ji. Ina son wannan farar dalili kuwa sabida duk ko kyauta aka bani shi na faran nan ina jin daɗi sosai.

Koyar da yara harshen gida da kuka gani gami da yadda yake tafiya a yau. Tabbas, koyar da yara harshen gida abu ne mai matukar mahimmanci mai ma'ana, sabida ya kamata mutum ya san asalinsa kada ya manta yarensa.

Yaya kiran bidiyo ya haɗa ku da 'yan uwa da suke wasu birane ko ƙasashe, tabbas da daɗi sosai. Sakamakon yanayin da da kafin a fara yin kiran bidiyo, sai dai ka ji muryarsa. Da can ma kafin a fara yin waya ma, in mutumin ka ya tafi sai dai ka jira ya dawo.

Babban birnin da ƙauye, ku faɗa bambancin rayuwar duka biyun da kuka gani. Tabbas, a yi da akwai bambanci sosai a matsayin rayuwar birni da na ƙauye. Sabida shi barni bariki ne in da zaka ga abubuwa na zamani ba kamar ƙauye ba.

Ku bamu labalin ziyartar ƙauye ko garin iyayenku. Eh, na ziyarci ƙauye kwanaki can da wani kakanmu ya rasu. Na je, na ga ƴan uwa da abokan arziki mun zauna kuma na ji daɗin zuwa. Dan an tarbemu sosai an bamu kulawa an mana shatara na arziki.

Yaya kake magance kokekoke? Tabbas ina magance kokekoke ne ta wurin tsayawa a wurin nazari, na kira kuma wa'yenda suke kokekoken, mu ji menene matsalan, akan me yasa suke kokekoke. Sabida a zauna, aji yanda abi yake, a ba wa mai gaskiya gaskiya.

Ku ba mu labarin tafiyar da kuka yi zuwa wurin aiki, makaranta ko wuraren yau da kullum. Tabbas idan zanje wajan aiki kullum da safe idan na tashi na shirya zanje na tari abin hawa na hau napep zuwa cikin gari. Sannan na hau mashin ya ƙarasa da ni wurin aiki. Haka na ke kullum.